Wani irin ƙasa gidan ku yake da shi? Mu gidanmu ƙasan da yake da shi shi ne loamy soil. Ƙasa ja. Gaskiya mu gidanmu tana da ƙasa ja ne amma in za ka fita ta waje-waje waje-waje, amma farkon ka fita daga falon mu ka sauka veranda mu tiles ne. Bayan haka kuma in ka sauka ƙasa za ka kalli interlocks. Interlocks shi ne wajen da za ka taka ka taka ka taka ka taka har ka kusa fita waje. In za ka fita waje shi za ka kalla jan ƙasa, wajen da ake parking na mota. Amma mu gaskiya mara kwam ba, ina jin daɗin gidanmu yana da ƙasa gaskiya. Wajen na je wajen gidan wasu sai in kalla duk gidan su interlock ba na jin daɗin shi. Na ce mutum ba dai ta ƙasa kwata-kwata ba ba na jin daɗi kuma hakan ma shuka ba ya iya girma mai kyau ba. Domin ƙasa tana, tana da ƙasa tana da amfani sosai wajen kamar muda muke da zaitun a gidanmu. Ta aka kawo mana interlocks sai muka sa interlocks. Da muka sa interlocks sai muka sa zaitun namu. Da muka sa zaitun namu kawai muke nan sai ya ƙi girma. Sai na tambayi na ce mama ta wannan zaitun mu fa ba ya girma me ya faru ne? Ta ce ma ai in ka sa interlocks ne ba zai yiwu ba. Sai muka je muka rarraye interlock na baki-bakin ƙofan mu na baki-baki wajen motocin. Da muka rarrage sai muka sa zaitunin sai ya yi girma da mangoron mu duk sun girma. Don gaskiya a wajen ma haka gani ƙasa tana da amfani sosai. Ma matuƙa sosai mu gidan mu gaskiya akwai interlock amma akwai jan ƙasa. In za ka shiga farkon gidan mu jan ƙasa aka fara gani. Jan ƙasa shi ne wanda zai maka sallama. In ka shiga ka kalli jan ƙasa duk kunne za ka zo ka taka interlock. Gaskiya mu gidanmu jan ƙasa ne muke da shi.

Kana iya busa saki? Eh ina iya bu sosai. Gaskiya ina busa saki domin in cire datti dattin da bat-- datti dattin da yake cikinsa da kuma ɓawoɓawon da yake cikinsa. Kullun da yamma kafin mu dafa abinci, zamu saki ko na buhu ne, zamu zuba a tire. In mun zuba a tire sai mu zo mu busa, mu busa da bakin mu sai datti datti da baya ɓayan da yake cikin sakin sai ya pupputa ya pupputa ya pupputa. Sakin mu na burabusko zamu gyara shi, mu mai da shi fari kal. Bayan ya zama fari kal mu dudduba mu dudduba tsakiya tsakiya baki baki mu kalla ba datti, ba ƙasa, ba wani, ba wani ɓawo ɓawo, ba wani hanci hancin saki sai mu dudduba bayan mun dudduba shi sai mu kalla. Yayi fari? Yayi haske? Ya zama ba datti? Eh haka sai mu zo mu gyara shi sosai, mu sanya shi a rana inda-- inda yamma kuma a ajiye shi. In mun ajiye shi a wajen da iska ba re wannan ya ɓata shi ba tukuna sai mu zo mu dafa sakin mu. Gaskiya eh ina iya busa saki.

Ana sanya bel kullum? Eh, ina sanya bel kullum, domin ni ma'aikaciyar banki ne. Muna sa riga da wando kuma da suit a saman. Ina sanya bel kullum domin wandon muna sa belts a jikin shi. Kullum muna sa belts. Belt ina yake riƙe mana wandon tishin kuma ya kasance dole ne mu sa belts kuma mu sa wando, domin shi ne yunifom namu na aiki. Kullum a wajen aiki muna sanya belt domin tana da amfani sosai kuma sa yunifom ba a bari in mu masa ba kuma sa yunifom dole ne mutum inda shi ma'aikacin banki ne ya sa wannan aciki riga fari da sama suit baƙi ko light ko blue dai haka da wando kuma da sneakers takalmin da ya rufe mai saman ƙafan shi ke nan.